Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? A dare lokacin da ruwa yake zuwa, na kan a hanga in duba in gani ta ina ne zan samu inda zan fake. In kuma a gida nake, to na kan shiga ɗaki sai in ɗauko manya-manyan ɓaho in tara su don in samu ruwan da zan sha. Ruwan sama abu ne mai mahimmanci a gare ni. Da shi ne ke lokacin da in yazo, mukan je gona kin mu mu gyagyara domin mu shirye-shiryen yi shuke-shiken mu na wannan lokaci.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Gaskiya munada dangantaka mai kyau shiyasa ma sometimes idan zamuyi aiki, aiyukanmu suna tafiya ba tare da tangarɗawa ba saboda munada fahimtan juna muna bawa juna shawara idan kayi ba dai dai ba abokin aikinka zai nuna ma can fa akwai kuskure. Kai kuma zaka kalla kuskuren eh da gaskene fa sai a gyara shi. Kaima kuma in yana cikin kuskure zaka gyara mai, saboda abunda yayi ba dai dai bane zai ɗauki gyaran da ka yimishi. Muna ɗaukan gyaran juna sannan muna fahimtar junan mu a kowane irin lokaci. Shi ya sa zakaga aikin mu yana tafiya a kan gaba gaba da.

Ana rera waƙa lokacin wanka? Mm-mm, mu a addininmu idan ka shiga bayi ba a magana. Me yasa lokacin da nake wanka ba na da damar dazan rera wani waƙa ko sauraron wani waƙa? Da na yi addu'a na shiga bayi kawai abin da ya kai ni shine wanka tukun wanka zannlci gaba da yi har in samu in gama. Bayan na gama da fito, in na fito daga nan ina da dama in rera waƙa amma mu magana a bayi a addininmu is prohibited.

Kuna da Wi-Fi a gidanku? Gidanmu ba Wi-Fi amma dai a maƙwabtanmu akwai wani, idan muka yi wayarin gidansu yana da Wi-Fi. Anan muke ƙanzu zuƙa muke ɗan tattaɓa tsawa amma mu data muke sawa. Ni abin da za mu yi, ba mu da wani Wi-Fi saboda mu akasancewarmu talakawa ba za mu iya ajiye Wi-Fi yanzu ba. Amma muna sa ran mu ma Allah zai azurta mu, mu sa Wi-Fi kuma mu saka a unguwa kowa ya mora ba tare da mun ji wani ɗar ba.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Natsuwa na ke yi in ɗauko wayata, in shiga, in ci gaba da bincike-bincike da dube-dube. Saboda kun san yanzu rayuwar ta koma cikin wayar hannu. Ko kana so ko ba ka so, san da daka tsunduma cikin ta ma baraka sani ba. To ɗauko wayata nake, in ci gaba da shige-shige, ina dube-dube, in yi wancan mining, in yi wancan charging, in yi wancan, ga dai sunan dai abubuwa barkate wanda basa, ba su ƙirguwa, ba su musaltuwa.

Kana biyan kuɗi ta waya? To, YouTube ba dole ba. Ni ke biyan kuɗi in sayi data, ina biyan kuɗi in sayi katin waya, ina biyan kuɗin ma'aikata ta cikin wayata a kan iya. Waya na min amfani sosai ta yadda na ke biyan kuɗaɗe da wasu abubuwa. So idan babu waya gaskiya a wannan yanayi, wasu alamarori na kuɗin ma ba za su yiwu ba. Dole sai da waya ne yanzu wasu al'amarori za ka iya yin su. Yau in akace an ɗauke muni waya gaskiya an sa mu matsala, an maida nu baya, kai gwara bayan.

Kana iya tsalle? Kana iya tsalle igiya? Eh, ina iya tsallen ina iya tsallake igiya. Ina iya tsallan tsallan igiya saboda har yanzu ina ji da yarintana hayyanzu ni ban tsufa ba saboda ban kai shekara arba'in ba ba wani abu da saurayi zaiyi wanda baran iya yi ba sai dai mun san akwai sanda baza mu iya ba lokaci zai kaimu lokacin da baza mu iya ba amma a yanzu muna iya yi saboda yanzu mu ɗin mu samari ne masu jini jika.

Ka fi son zama a kujera ko tabarma? Ni nafi son zama a kujera saboda shi kujera akwai ɗonllof yana da taushi, ya fi daɗin zama. Amma wani lokaci idan na kwaso gajiyan na, na fi so in kwanta a tabarma saboda shi kuma tabarma akwai ƙarfi na ƙasa sannan akwai ƙarfin shi. Idan ka kwanta a kan shi lokacin da ka kwaso gajiyan, gajiyan zai biyi. Tabarma kai flat a kan shi zaka ji daɗi ba tare da ka lanƙwashe ba. Wani lokacin tabarma ya fi, amma sau da yawa ni nafi son zama a kujera.

Kana sanya belt kullum? Eh, ina sanya belt. Um, ah, idan, in mussaman ma idan na sa wando ne, wandon suit ko wandon jeans na kan sanya mashi belt. Amma in ya zamana na kaftan to managing na ke amfani da shi amma bana ina amfani da belt sosai sosai saboda irin wa'incan wanduna in ba ka sa musu belt ba, ya zama kamar ba ka sa su ba ne. Saboda za su zo suna zamewa yawanci suna fin ƙarfin waist ɗin mutum. Amma in ka saka belt ɗin shi zai matse ya zama wandon ya zauna a waist ɗinka cuff cuff ciff.

Kuna amfani da ruwan rijiya sosai? Yanzun nan ma na ga ma jan shi. A yankin mu, a yankin mu, rijiya tana da matuƙar amfani saboda wuya ka ga gida ɗaya biyu ba bu rijiya, ɗaya biyu ba bu rijiya. Yanzun nema da bohol ya zo ya zagaye gari shine rijiyoyin masu gazama suna nema zama west saboda sukan ƙafe ma wani lokaci kamar ruwan bohol ɗin na zuƙe su. A yankin mu, a yankin mu, rijiya tana da matuƙar amfani saboda wuya ka ga gida ɗaya biyu ba bu rijiya, ɗaya biyu ba rijiya.

Eh, to abu buwan na kiran in ka je wurin kiyaye lafiya. Abu buwan na kiran kiyaye lafiya gaskiya suna da yawa. To nakan nemi ruwa mai kyau mai tsafta nakanyi amfani dashi. Nakan dafa ruwan ma idan aka zo ɓangaren abinci, mu kan sa ido muringa tsintsince duk wani guba da muka san zai iya cutar da mu. Sannan wanka akai-akai, mu kan sa ƴaƴan mumamu yi duka wanka akai-akai. Mu kam wanke kayan mu, tsaftace gidan mu, mu share. Inda ya kamata mu share muna gyara motocin mu. So, waɗannan hanyoyi da muke bi sai ka ga ana zama lafiya ba sauro, ba malaria, ba, ba cututtuka dayawa. Hmm.

Kana kallon taurari da dare sosai, da daddare in na daga kai mna, yayin da taurari suka fito, abin na burge ni, ina zama ina tunani to waɗanda suke cewa ba Allah wa in nan abubuwan da suke sama wa ke riƙe dasu? Wa ye ya watsa su a sama haka? Yanzu za a ce ba mai gudanar dasu, wa ke juya su? To kaga wannan ana nuna mana cewar lallai-lallai akwai Allah. Ƙwai mahaluƙin dake juya wannan abubuwa, wannan abubuwan basu suke tafiyar da kansu ba idan ka kalli wata ka kalli taurari sai kaga abun ya burgeka kuma sai kaga abun mutum bazai iyayi ba to wannan shine zai ƙara nuna ama cewa lallai-lallai akwai Allah. Taurarin nan suna nuna mana cewa akwai Allah.

Wane irin yanayi kafi so? Gaskiya nafi son yanayi, yanayi irin na lokacin sanyi. A ƙasar mu dai ta nan, ta najeriya nafi son yanayi na lokacin sanyi. Saboda yanayin lokacin sanyi ba ka takura. Idan kana jin bacci zaka lulluɓe batare da takura ba zaka samu kanka a cikin yanayi na jin daɗi. Sannan in zaka fita zaka saka rigar sanyi, ka saka safa, ka saka hula, zaka fita lafiya lau. Cututtuka basuyi yawa ba a irin wannan lokacin. Amma yanayi na zafi yanayi ne wanda cututtuka sukayi yawa, in zakayi bacci saika buɗe ƙofa sai ka buɗe window. Lokacin ne ɓarayi suka fi yawa, suna zuwa suna ɗaukewa mutane kayayyakin su, suna muku sata, suna sace wa.

Kana amfani da mataimakin murya? A'a, to ni Omalena ne, amma bana amfani da wani mataimakin murya. Muryata ita ce muryata kuma ita kaɗai nake amfani. Ita za ka ji yau, ita za ka ji gobe, ita za ka ji jibi. Ba wani mataimakin murya da nake sawa ya taimake ni a kan wani harkokin nawa. Saboda idan ka saka mataimaki ya zama ba kai kayi ba kenan. Kuma a ƙa'ida, ƙa'idar da aka ce ba sama aikaci a can mataimaki a ciki, no need ka ɗauko wani ka ce ya zama maka mataimaki. Wannan shi ne.

Kana shan magani kullum? Eh, a'a, ba kullum nake shan magani ba. Nakan sha magani ne a yayin da ban da lafiya ko a yayin da likita ya rubuta min wasu magunguna ya ce ka je ka sha, ko a yayin da na je dun ban jin daɗi. Nakan je chemist in ce musu gashi ga yanayi ne, ga yanayin da nake ji ya za a yi. Shi likita shi zai duba ni, ya a'auna ni, ya ga abubuwan da suka dace da ni, ya bani, sai in sha. Amma shan magani ba tare da umarnin ɗan likita ba, ganganci ne.

Yaya kake jurewa zafi? To ban gane ba, zafi wane iri, zafi na jiki, na rana koko zafi in ka ji ciwo? To, to gaskiya ina da juriya kuma kowane irin zafi ma dai ina iya jure mata. Wei da na jin ciwo ne ko zafi ne na gama gari wanda ke zuwa a yanayi, duka ina iya jure masu, saboda ni mutum ne mai juriya kuma jikina yana ɗaukan duk wani, duk kowane irin horo. Shi yasa a gun horon zafin ya zo jikina zai ɗauka. Amma na jin daɗi ne ko jikina zai ɗauka. To gaskiya ina da juriya, wurin jure ma duk wani wahala ko wane zafi zance.

Kana iya yin iyo sosai, na iya iyo sosai, sosai saboda mu Allah ya bamu wata rafi kusa da mu. Sanadiyar wannan rafin mun koya iyo, mun ce yanƙayi sosai. Yanzu babu wata rafi da za ka jefa no wadda ba zan iya iyo ba, saidai ince muku akwai rafin da yafi ƙarfinka wanda za ka yi iyo, ka yi iyo, ka yi iyo har ka gaji ka zo ka saki jiki ka mutu. Irin su teku da kuma manya manyan rafuka na ce amma iyo dai daga nan zuwa biyar meter goma meter ashirin meter wannan iyo ɗin duka zan iya yin shi.

Susai ina amfani --muna ajiye a yanar gizo kamar irin Google. Mukan ajiya hotuna, bidiyos, mu kan ajiye lambobi, waya ma da sauran su. Facebook ma haka mukan ajiye irin waƴannan abubuwan. Su TikTok, su Instagram, su Twitter abubuwa ne wanda zaka iya ajiye abu kuma ka dawo ka bincike wannan abu. Su ina gani wannan ba wani matsala ba ne, normal muna nan muna yin shi.

Yaya kake yanke shawara a aiki? To in zan yanke shawara gaskiya bana yanke shi mai ƙarfi sai mun zauna mun yi shawara da abokan aiki idan abu ya shige mana. Yaya kuke ganin wannan abun? Yaya za a yi? Yaya ba yi? Shin wannan ce aka za'a wannan ce aka rage? Sai mun zauna mu ji maganan waye ta fi zama a kan layi daidai. Saboda inda kake nan, kana da tunani wani lokaci wani sai ya yi tunanin da ka yi baka saka yi shi. Wani lokacin sai tunanin ka duk lokaci saka yi shi. So, yin wannan daman da ba ka rangama ma'aikata shine yasa aikin ku tafi clear ne.

Kana duba tattarin kuɗi? Eh, ai dole ka duba. Saboda kana kashe kuɗi, kana kashe kuɗi ba ka dubawa. Wata rana sai ka tashi ka ga sipili, ka tashi ka ga zero, ka tashi ka ga babu, ka tashi ka ga empty. To dole ka dinga yi kana dubawa, kana sara kana duban bakin gadon saboda tsaro.

Kana ƙetare ƙafafuwa lokacin tafiya? A'a, bana ƙetare ƙafafuwa, bana tsallake mutane lokacin da nake tafiya. Saboda idan mutane suka zauna a yayinda ba girma bane, ba girmama bane ka zo ka ƙetare su ka tsallake masu ƙafafuwa. Girma shine ka zagaya ka kauce daga inda suke ka zagaya ta baya. Shine abin da ya fi maka.

Kai, ku shuru mana. Ka na kwana a, ka na kwana a gado ko ka na kwana a ƙasa? Ina kwana a gado ma fi yawanci kwana a ƙasa wani lokaci sai mutum ya gaji ne ya ke yin shi. Amma abin da na fi yi shi ne na fi kwanciya a kan gado. Saboda ko ba kome dai za ka more akwai katifa, za ka ji taushi, za ka ji laushi. Ba wani abu da zai ƙurzane ka. Amma in ka kwaso gajiya fa kwana a ƙasa ya fi, kwanciya a ƙasa ya fi daidai da yadda za ka kwana a kan gado.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? So ina tafiye-tafiye. Farkon tafiyar dana fara nayi tafiya zuwa garin Katsina. Bayan naje Katsina aikin kafinta ya kaini, kuma nayi aikina lafiya lau na gama, gari ne masu son mutane. Bayan haka na zo na tafi Kano. Naje Kano, shima Kano garine na kasuwanci mai ban sha'awa. Bayan tafiyata Kano dana dawo, nazo na tafi Nasarawa shima duka aiki ne ya kaini aiki na kafinta. So bayan naje Nasarawa, dana dawo nazo na tafi Abuja. Daga Abuja na dawo, na tafi Delta State Warri wato Warri. Toh tafiya na zuwa kudu naga abubuwa kala kala. Gaskiya tafiye-tafiye abu ne mai mahimmanci kuma kana fahimtar abubuwa da yawa wa'inda baka sani ba. Hakan na saka, ka zama cikin wayewa da ƙara buɗewan ƙwaƙwalwa.

Kana iya hawa keke sosai. Tun daga yarinta na nake hawa keke har ya zuwa girma na. Keke abu ne mai wuyan koya. Lokacin da kake yarinta in baka koyi keke kana yarinta to gaskiya da girman ka zai yi maka wahala ka iya hawa keke. Saboda keke abu ne ya fi yi mashin wahala, ya fi moto wahala. Saboda mota tana da ƙafa ne guda huɗu mashin kuma shi murɗa shi ake yi, ya tafi shi kuma keke tuƙa shi kake da ƙafanka. Dole jikinka yana motsi. A wannan motsin da jikinka yake ba zai taɓa barin ka tsaya steady ba. Dole zaka ringa faɗi ka faɗi nan a tare ka faɗi nan a tare ka. To abun zaka ganshi kamar wasa sai ka ga ya gagare ka da girman ka. Ina hawa keke sosai.

Eh, to mu teburin mu tebur ne wanda muke aikace aikace a kan shi. Mukan yanka, dayaje yana da faɗi. Mukan yanka plywood, planki, sannan muna ajiye planki a kai domin mu goge shi da jack. Muna ajiye abu a kai mu yi sandpaper, muna yin goge goge a kan shi, muna yanke yanke. Kuma shi wannan teburin gaskiya in babu shi kusan in ce muku ma babu aiki. Wannan teburin shine dogaran mu a wurin aiki. Saboda inda muka je ko da babu tebur first shi muke fara nema before mu zo mu nema wani abu. Saboda shi ne jigon aikin.

Waɗanne app kake amfani dasu sau da yawa? To na kan yi amfani da applications kala kala gaskiya, wanda amma waɗanda suka fi zama mun jigo, waƴanda nake na fi jin daɗinsu sune Silentious app. Ina amfani da irin Facebook app, ina amfani da Instagram, ina amfani da Twitter, ina amfani da, ina amfani da Instagram, Twitter, Facebook. Sannan akwai application irin su sidra app. Akwai apps dai da yawa waƴanda nake amfani dasu, amma waƴannan da na faɗi sune waƴanda na fi jin daɗin amfani dasu.

Ina kake ajiye makullin ku? Ina ajiye makulli ne a guri mai muhimmanci wanda yara ba za su iya gani ba. Saboda yara in su ga makulli za su iya ɗakko shi kuma da sun ɗakko shi sun fito da shi wani na iya gani, ya zara ko kuma ya je a yanko me irin ta. To kaga ya zama abin babu tsaro ke nan. Toh shiyasa yana da kyau in zaka ajiye makulli ka ajiye shi guri mai muhimmanci. Gurin da yara ba za su iya gani ba kuma sannan ya zama kai ne za ka iya ganin wannan makullin ko kuma amintaccen ka. To ka samu, ina samun guri ne kaman cikin jaka in buɗe zip in saka ko in ɗaga wani fulo in ajiye ko dai wani abu inda yara ba za su iya ganin shi ba. Nan ne wuraren ajiyan makulli na. Wa'annan gurare sune guraren ajiyan mukulina.

Kana da katin kasuwanci? Kash ba na da katin kasuwanci amma ina da fatan in je a yi min shi. Saboda katin kasuwanci jigo ne wanda zai tafiyar maka da harkokinka cikin sauƙi ba tare da ka wahala ba. Kuma katin kasuwanci ko da a ce wata ƙasa ka je, kana iya amfani da shi. Kuma za ka yi amfani da shi a ƙasar ka, za ka yi amfani da shi a maƙwabta. To shiyasa yana da kyau a ce mutum yana da katin kasuwanci. Ba na da katin kasuwanci a yanzu amma ina preparing yadda za a yi in same shi.

Wane irin kayan aiki kafi so? Eh, to dayake ni carpenter ne. Dole kayan aikin da zan fi so, basa wuce irin su guduma, irin su zarto, irin su tef, irin su ba, wato pincima abin cire ƙusa kenan. Sannan da irin su drilling machine, filing machine, cutting machine. Akwai kayan aiki kamar irin su, ahhh, eh to da squatting machine da drilling machine, da su chisel, da su sand paper da sauran su.

Kana iya ba da barkwanci? A, to ci barkwanci, ba da barkwanci abu ne mai wahala idan ba ka saba gaskiya ba ka iya shi. But amma ni nakan ba ma wasu barkwanci gaskiya especially mata. Ina magana da su, nakan ba su dariya, in ba su mamaki sannan kuma sukan ji daɗin taraya da ni. Saboda demo idan muna tare sukan samu farin ciki sannan ko da suna cikin ƙunci akwai magana da na faɗi sai maganan ya sa su farin ciki. To saboda haka ina iya ba da barkwanci.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Eh, akwai hanyoyin magance damuwa kala kala kuma damuwan ma kala kala ne. So wato amma babban hanyar maganta damuwa shi ne ka saka dokoki a cikin aikin ka dokokin da kai da kanka karka sake ka karya su, kar ka bar wani shugaba a wurin aikin ka karya su. Dokokin su fara aiki a kanka, su fara aiki a kan shugabannin kamfaninka, shugabannin wurin aikinka. Wannan da dalili shine zai sa su yaran na kasa idan suka ga wani abu wanda ya zo ba daidai ba za su yi gaggawar kauce masa. Saboda sun ga ku ɗin ma ba kwa afka ma irin waɗannan abubuwa kauce masu kuke. To don haka su ma za su yi ƙoƙarin kauce wa in nan abubuwa. To ka ga tun kafin matsala ya faru ake magance shi ba wai sai ya faru ba. In kuma ya riga ya faru akwai hanyoyin magance shi. Idan an kama, ya kama sai an haɗa da hukuma sai a haɗa. In kuma bai kama sai an haɗa da hukuma ba to ana iya yin, ana iya zuwa a sami shugabanni na wuri domin a gaya musu ga abubuwan ga matsalolin da ke faruwa domin a gane ta wane hanya za a bi a warwara waɗannan matsalolin. Wannan shine.

Menene kake son canzawa a wurin aiki? Eh, sometimes kayan aikin da suka, suka ji jiki suka mutu, kamar irin su generator, irin su filing machine, irin su cutting machine. Abubuwa ne wanda dole sai ka dinga canza su akai akai. Saboda irin gogwarmayan da kake da su, ba abubuwan da suke ɗaukan gogwarmaya sosai bane. Inda san samu ne ace kana da kowanne double. In kai amfani da wannan yau, gobe kayi amfani da wancan, jibi kayi amfani da wancan. Wannan shine ze sa kayan aikin su daɗe. So wannan dalilin na matsalan kayan, ƙarancin kayan aiki shine yake sa mu kayan aikinmu suna saurin mutuwa, suna neman canji da wuri.

Kana fikicin tufafi? Gaskiya ban gane wagga Hausa ba, dan haka, wannan hausan bazan iya fassara ta ba saboda ban fahimce minene take nufi ba, a halin gaskiya, du abin da ban fahimta ba, gaskiya zan sa ban fahim, zan faɗa ne kawai ban fahimce ta ba saboda kar ma in ba da amsa da ba shi ba ya zama wani irin abun ga,

Ka fi son zama a birni ko a ƙauye? A'a, ni a birni aka haife ni a birni na girma kuma rayuwar ƙauye na burge ni amma na fi son birni. Saboda birni yayi babu abin da za ka nema ba ka samu ba. Sannan birni akwai ayyuka, na hannu akwai ayukoki, na hannu akwai ayukokin gwamnati ma. So ƙauye kuwa sai dai ka yi noma lokacin da babu noma yayi dai daga wannan inuwan ka huta, ka koma wancan inuwan ka zauna ka gama labari ka koma wancan inuwan. Rawan ƙauye gaskiya bazaiyi daidai da rayuwar birni sabida nan na tashi nan aka haife ni iyayenmu ne dai su da aka haifa a ƙauye su ne rayuwar ƙauye ke musu daɗi.

Kana yin bacci da rana? A to, in banda lafiya ba. Amma ni ban cika samun bacci da rana ba saboda rana lokacin aikina ne, lokacin ni ina can ina gwagwarmaya, ina neman kuɗi. Baccin rana gaskiya sai dai mata amma mu maza mafi yawanci in kaga muna bacci da rana to rashin lafiya ne kokuma in bamu je aiki ba kuma koda ba muje aiki ba ma a wannan time ɗin muna waje ba mu cika zama mu ce bari mu kwanta muyi baccin rana ba. Mafi yawancin baccin mu gaskiya da daddare ne.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh, muna da fanka a rufin ɗaki. Muna kuma da fanka ta ƙasa. So amma ta saman ita ne wacce ta fi bamu iska. Kuma gaskiya, Alhamdulillah, ko yanzu ma ita nake shaa-- nake shaƙa. Saboda yanzun muna daidai weather zafi ne, shi yasa yanzu ɗin fankan ma a kunne take, ita ke wurwula tana bani iska yanzu haka.

Kana yin ciniki a kasuwa? Ina ciniki sosai saboda a rana nakan samu ribar kamar naira dubu goma, dubu sha biyar. So wannan damar da na samu, wannan damar, wannan damar kasuwanci da nake yi ina jin daɗi saboda haka nake tafiyar da kasuwancina kuma Alhamdulillah ana samun ciniki.

Ka fi son hawa matakala ko lift? To wannan dai duka ba mu da shi mu a gidajenmu, wato amma mu kan ji wasu satuns wasu 'yan tsiraran wurare wanda muke gamuwa dasu. Sai dai kuma ni kafinta ne, ina yin matakalan da kaina. Na iya haɗa staircase na kowane irin gida wato amma ina yin staircase kuma ina yin lifta wato amma na in son samu ne ni a nawa na fi so in hau matakala. Dalilina shine shi lifta a wannan ƙasar tamun za ka iya sai ka hau ta, ka kai rabi a ɗauke wuta. Kai ba ka fita ba, kai ba ka kai ba. Kana nan a ciki. Ga shi abu ne wanda ba shi da iska. Ka zo ka kumbure ka mutu a ciki ba tarema da kowa ya sani ba. Shi yasa na fi son matakala a sirina. A rufe, in tattakala dub, dub, dub, dub, dub, dub in kai inda zan kai da yardar Allah.

Wane aikin gida ne kake yi kullum? Eh, da yake ina kiwo, da safe in na tashi bayan na yi sallah ina zuwa na ci abinci, ina zuwa in ba ma dabbobina, in ba ma kajina abinci, shanayye da raguna. Duka inzo in basu abinci in share gida inzo inyi goge goge a ɗaki in gyara gado in gyara kujera to in na gama wanan aikace aikacen sai in tafi wurin aiki.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Ni ba aikin ofis nake ba, kafinta ne ni. Bana aikin ofis to amma wannan aikin kafintan shine ofishi na. Ina zuwa site, abin da nake fara yi zan sa kayan aiki, in ɗiba ƙusa, in zuba aljihu, in ɗau guduma da zarto da tape. In aikin sama ne, in haye sama, in kuma a ƙasa ne, in tsaya a ƙasa in ci gaba da abin da ya kamata.

Eh abincin gargajiya gaskiya suna da yawa wayanda nake so to amma zan iya zaɓan guda ɗaya a ciki shine dambu. Ina son dambu in ya ji gyaɗa, ya ji alayyahu sannan a tsiyaya mai mai yadda ya kamata a sa yaji. To wato in na samu irin wannan dambun bamma gane ina nake. Cin shi, ɗiban shi nake sosai, sosai, sosai bana gane cewa ma ai a, a gida nake zan ɗauka wata hotel naje aka zubo min shi.

Wane irin mai kake amfani da shi? Eh, ina amfani da Vaseline ne saboda mu a nahiyar mu saboda yanayin kaushin jikin mu dole ne mu ringa amfani da Vaseline. But amma a fuska na nakan shafa mata koko butter saboda shi yaɗan fi gyara fuska yana kashe ƙuraje. So, Vaseline dai shine man da na fi so ko kuma in ce maka akwai wani mai da muke amfani da shi mai gurguwa. Shi ma Vaseline ɗin ne amma yana da kyau, yana gyara jiki haka da kyau-da kyau. Shi ne man da na fi amfani da shi.

Eh, saboda tsaftan ɗaki da kuma muna sallah a ɗakinmu, gaskiya bamu iya shiga ɗaki da takalmi. Muna cire shi a ƙofar ɗaki ne saboda shiga da shi ɗakin za ka iya kwaso najasa daga waje ka zo ka shiga da shi. Wannan shigan da ka yi da shi kana iya shafa ma wani guri da kake zama ka yi ibada najasa wanda zai zo ya ɓata maka ibadun ka ba tare da kasani ba. To wa'innan dalilai su ne ya sa muke shiga, ba mu shiga ɗaki da takalmi. Mu ke cirewa ƙofar ɗaki.

To, ni dai an haife ni a najeriya. Kun san yawancin launin idanun 'yan Afirka baƙi ne, so ni gaskiya launin idona ba baƙi ba ne maganan gaskiya. Launin idona maroon ne kuma ƴaƴana duka launin idan su ma haka ya zama maroon ne cikin ƙwayan inda ya kamata ya zama baƙi a maroon yake. Mata na dai idon ta baki ne amma ni da ƴaƴana idonmu duka maroon ne, da ka kalla cikin idonmu za ka ganshi maroon ne a maimakon ya zama baƙi. Wannan shine launin idanuwa na.

Yaya dangantakar ku da maqopta take. Eh, dangantakarmu da maƙwabta dangantaka ne mai daɗi mai kyau saboda muna son junanmu. Ko da yaushe idan abin baƙin ciki ya zo maka maƙwabtanka suna taya ka baƙin ciki. Inna farin ciki ya zo maka suna taya ka farin ciki. Haka kai ma in na baƙin ciki ya zo musu kana taya su baƙin ciki. Inna farin ciki ya zo kana taya su. Idan na taimako ne, za ka shiga ka yi taimako. Su ma in na taimako ya taso ma, za su zo su maka taimako. So ana zaman lafiya. Sannan maƙwabcin ka zai ga ɗan ka yi abu, shi zai maye faɗa kamar shi ya aife shi. In ya kama na jan kunne ne a ja mai, idan na nasiha ne a yi mishi, dole kai ma idan ka ga dan shi kai ma haka za ka yi kuma ba zai taɓa jin wani abu wanda wai za ta sa zuciyarsa ji ka yi mishi ba daidai ba. Shi ma din ba zai ji baza ka kai ma ba baza ka ji wani abu wanda zai ji ya maka ba daidai ba wannan shine yanayin zamantakewar mu da maƙwabtarmu.

Wace rana ce mafi kyau a mako? To rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Mu a wurinmu ita ce ranar Juma'a saboda ita ce ranar da muke zuwa ibadar, eh, sallar Juma'a. Bayan kamsu saawatu da muke yi kuma zamu tafi sallar Juma'a. Ita Juma'a kuma sallah ce babba cikin sallolin da addinin mu ya yarda dasu. Dan ita in ba ka same ta ba ma sau ɗaya, sau biyu, sau uku aka ce kaman ma ka fita a cikin addinin sai ka sake sabon shahada saboda darajarta da girmanta. Ba a so ka dinga rasa ta kuma ana so daren Juma'a ka sa kaya sababbi ko masu kyau ko wankaku, gogaggu, duk ranar Juma'a.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Eh, da yake ba aikin ɗan sanda nake yi ko na civil defense ko na ƙato dagora ba. Ba wata rahoto da nake rubuta ne a rana. In kaga na rubuta rahoto to wata case ne ya ta ta so aka ce nima inje in bada bayani to wannan dalili shi ne zai sa ni in je in rubuta rahoto abin da na sani a kan shi, abin da ake tambaya ta.

A wane wata aka haife ka? Eh to, ni an haife ni a watan goma ne, tara oktoba dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da bakwai aka haife ni kuma ranar Juma'a aka haife ni da daddare so. A taƙaice dai an haife ni a watan goma ne oktoba kenan.

Yaushe kake cin abincin rana? Eh to lokaci bayan lokaci de amma lokacin nafi abincin rana shine irin ƙarfe biyu. Lokacin yin wan, aa, rana ta riga ta shiga sosai. Awannan lokacin ne nafi cin abincin rana na saboda idan na ci shi kafin nan gaskiya akwai matsala. Kuma sannan a hakan ma ina da ulcer. Dole a bayan kafin nan na kanci wasu ƙanananu ƙananan abubuwa waɗanda suke toshe mun ƙafa kafin in zo in ci wannan na rana gaba ki ɗaya.

Ka fi kuzari da safe ko da yamma? To, duk wani kuzari da mutum zai yi ai da safe ne. Ita yamma da ta faɗa ko aiki kake daga lokacin ka riga kayi laushi, neman hutu kawai kake yi ba abun da kake nema wanda ya wuce hutu. Kuzari ko da safe ake samun shi duk wani aiki da zaka yi indai baka fara shi da safe ba to zai zama maka aikin baban giwa kenan. Za a bar baya da ƙura. Aiki zai zama maka wanda sai an je, an je an je sai an dawo. Amma in ka fara aiki da safe, za ka ci ƙarfin aikinka kafin yamma yazo. Ko da wani abu zai rage, washegari kana dawowa, abu ne wanda zaka shafe shi ba tare da wani ɓata lokaci ba.

Wane irin nama ka fii so. So ni gaskiya naman da na fi so, na fi son naman kifi sardine. Naman kifi tabbas nama ne wanda nake jin daɗin shi, kuma nama ne wanda in na same shi, haba ban kallan kowa toshe kunne nake in toshe. Idan in ci gaba da ci, ina zare ƙayoyi ina jefar wa. Wato dai a takaice na fi son naman kifi. Saboda naman kifi nama ne wanda alhamdulillahi wanda kowa ma dai ya kan so shi ƙalilan ne daga cikin mutane basa son shi.

Yaya kuke kare kanku daga sauro? So muna kare kanmu daga sauro ta hanyoyi kusan kala guda uku. Na farkon muna kunna musu fanka saboda shi sauro ba abu bane da ke san fanka bai son iska na biyu kuma muna kunna maganin sauro domin su mun mutu ko kuma su suma saboda mu samu bacci cikin salama. Na uku kuma babban ciwon maganin sauro shine ka sa net, ka shiga cikin net. Babu maganin sauron da ya fi net, shi yasa ko tafiya muka yi da net ɗin mu muke tafiya. Muna, ana bamu wurin kwanan mu za mu maƙala shi saboda gudun kar sauro ya ɗura mana malaria, mun je nemo kuɗi kuma mu zo mu ƙarar da shi a cikin asibiti.

Muke sassanta rikici a aiki. To, idan mutum biyu suna rikici akan aiki, nakan kira su ne ince ku zo mai ya faru. Kowa sai ya mun bayani. Wannan zai mun bayanin gashi, gashi, gashi, gashi. Shi ma wannan inya zo zai mun bayani. To, wa'yanan bayanan da suka mun, zan sa bayanan a faifai in gani. Farko zan tambaye su kuna ma da shedu. Eh. To sai in kawo shaidun su ma shaidun su zo su yi bayanan su. In ji shaidun kowa meye suka ce, sai in zo in sawa idan maganganun na su in auna in gani wanne ne ya yi daidai da hankali kuma wa yake mai gaskiya, wa yake mara gaskiya. Ta wannan hanyar nake bi. In na tantace mai gaskiya sai ince to kai wane baka da gaskiya. In na ba da haƙurine ince bashi haƙuri. In na biya na ce to biya shi. Idan kuma wanda za a yi sasanci ne, na ce to duka ku yi haƙuri, ku bar wannan maganan. Wannan magana ba abin yi ba ne a gare ku. Saboda haka domin Allah ku yi haƙuri. Kowa ya haƙura yabamma Allah.

Dan ma tambayar ban fahimce ta ba, ban fahimce inda ta dosa ba. Wayar ka na cika a jika? Gaskiya ba gane wanan tambaya bah.

Yaya kake jira a layi? Duk abin da na zo na ga ya zama layi, haƙuri nake yi in jira in bi layi kamar yadda na zo na sami mutane suna bi. Har a zo ta kaina a mun abin da za a mun in tafi. Ba tare da na ɓata wa wani ba, ba tare da wani ya ɓata mun ba. Saboda baran so kawai in zo layi kuma in shiga gaban wani ba ko kuma wani ya zo a baya na ya shiga baya na. Shi yasa nake bin rules and regulation, nake bin doka da odar yadda aka tsara shi.

Mene ne kaji-- mene ne kake ji, kake jin tsoro? Ni gaskiya abin da na fi tsoro shi ne Allah. Saboda da babu Allah da yanzu ba ma haka muka ji ba. To, sanar da mu da aka yi cewa akwai Allah kuma aka fahimta akwai Allah na gaske saboda wasu dalilai da magani. To wannan abin ne yasa mu ke jin tsoran haɗuwa da shi shi ya sa muke kiyayewa, muke kiyayewa ba ma sanyin manyan zunubai. Kuma baka raba ɗan adam da zunubi amma ni abin da na fi tsoro shi ne Allah na da ya halicce ni. Shi ne wanda na fi tsoro a rayuwata.

Kana cin tafarnuwa? Sosai. Ni kuma na ke cin tafarnuwa saboda ni na taɓa yin wani ciwo na sanyin ƙashi wanda ma tafarnuwa ya zama, ya zama abinci na wanda yaji na tafarnuwa aka siya mun. In zan ci abinci sai da tafarnuwa, in zan sha ruwa sai da tafarnuwa, in zan za a shafa mun magani sai da tafarnuwa. Sai da tafarnuwa ta zama ita ce ko mainawa. Tukunna har Allah ya bani, Allah ya sa na zo na sami sauƙi ta sanadiyar wannan tafarnuwa. To shi ya sa ni har yanzun tafarnuwa bai ban tsoro, ina cin shi sosai sosai.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Gaskiya sirri abune mai wahala. But amma mu da yake ma addininmu bai yadda da, ya yadda da riƙe sirri. Bai yadda ka zo ka san sirrin mutum ka zo kana faɗi ba. Haramun ne. Allah bai yarda ba. To shi yasa nima idan sirrin da na ji ina iya riƙe shi, duk yanda ya kai da ya kamata da a fitar da shi ina da haƙuri in riƙe shi saboda masalaha na zaman lafiya da daidaito na al'umma. Saboda wani lokaci fitar da irin wasu sirrin su ne suke kawo rashin zaman lafiya da rashin fahimtar juna. Shi yasa a gaskiya ina da ƙoƙarin riƙe sirri.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta sosai, wato virus ke nan. Gaskiya wayana ba, ban cika tuturawa mata abubuwa daga wayoyin wasu ba saboda bana buƙatan wayana ta ɗauki cuta, ƙwayar cuta, saboda shi ƙwayar cuta da kake gani ana ɗauko shi ne daga wayar wani ba wai daga application ake ɗauko shi ba, garin tura turanka ne za ka je wani ya tura maka wayanka sai ta zo ta samu matsala, to shi ya sa nake ɗauko direct to the application, application ɗin wayana ma waya ta Samsung ne, ina zuwa Sam-Samsung Play Store in ɗauko abubuwa a nan ciki direct ba tare da na azabtar da wayata ba,

Kana sauraron rediyo? Ina sauraron rediyo sosai sosai, saboda wasu labaran in ba wai kana sauraron rediyo ba ne ba za ka san da su ba. Dole su suke ciro muku manyan labarai, su suke zuwa su nemo wasu labaran suzo su yaɗa. Su ne, aaah broadcasters zamu ce, masu kwaso bayanai suzo su watsa don al'umma su sani. To shiyasa nake son sauraron rediyo.

To ai ka fi son kayan zaki ko gishiri? Ina ai mu zaki da maiƙo itata kawo iyayen mu bariki. Har aka haife mu, ai mu muna son kayan zaki, zuƙe-zuƙe da tande-tande. A mushi muka fi so maganan kayan gishiri a barshi a gefe gaskiya. In mu ko abinci za'a mana, in san samu aɗan barba da siga, saboda shi zaƙi da kake gani, eh cakwai ne. Danda ɗaci ya kashe ka, gwara zaƙi ya kashe ka.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Muna da dangantaka mai kyau saboda mu ba masu saɓa ma shugaba ba ne. Ko da ya ke shugaba, indai aka ce shugaba ne muna yin mashi biyayya a cikin dokokin da aka da da constitution ta tsara mana, jadawalin da aka tsara mana. Sai dai in ka ga bamu bi shi ba, to ya saɓa ma doka ne, shi ma kuma ka ga doka tana saman shi. Doka tana saman kowa ne, to shugaba na saman mu, doka na saman shugaba. Amma mu muna ma shugaba biyayya, cikakken biyayya da abubuwan da ya kawo mana.